Wai ni ake tambaya ina zuwa wurare da wuri ko kuma daga baya ƙwarai ma kuwa ni ke zuwa gurare da wuri saboda ni matuƙa ina respecting time saboda time abu ne mai mahimmanci wanda duk ɗan adam ya kamata ace ya ringa martaba wannan time din saboda martaba time gaskiya yana da matuƙar mahimmanci.

Me nake yi lokacin da babu wutar lantarki, abin da na kan yi in dai aka ce babu wutar lantarki shine na kan ɗauko wayata domin in shiga yanar gizo domin in ga me ke wakana ko kuma akwai wani sabon abu wanda zai amfanar da ni, da ni da 'yan uwana baki ɗaya har ma da ma magabata.

Wane irin fim ne ka fi son kallo? Ni dai a fims din da na fi son kallo ina son kallon China saboda China fim salo da suke amfani da shi a gurin fim ɗinsu domin su isar da sako yana taimakawa gurin bunƙasa ƙwaƙwalwan mutum da kuma abin da ake ce ma fasaha ƙwarai wannan abu yana burge ni sosai.

Ina tafiya kasuwanci, ina tafiya kasuwanci mana domin in kare mutunci na, in taimaka ma iyalai na da kuma 'yan uwa da abokan arziki. Saboda in ba na tafiya kasuwanci ta yaya zan iya tafiyar da al'amura na yanda yakamata. Zuwa kasuwanci shi ne zai bani daman da zan yi riƙe kai na, in riƙe yan'uwa na. Har ma in kana da mata ko aure zaka iya.

Wa yake kakkafa maka baya? Wanda yake kakkafa min baya ni gaskiya ba wani bane illa wanda ake ce ma ogana, wanda yake ɗaukan nauyina a dukkan wannan al'amurra da ya shafi rayuwan duniya. Wannan ogana wa gaskiya yana da kirki domin taimaka min da yake yi da son cigabana.

Yaushe nake cajin wayana? Ni lokacin da nake cajin wayana, ina caja wayana ne da cikin dare. Saboda cikin dare ne ban cika amfani da wayana ba. To indai har na caja wayana da daddare ina jin dadi matuka saboda zan tashi da safe. In na tashi da safe, na san wayana ta cika kafin in fara al'amuran da ya shafi abin da zan aiwatar da su a rana.

Ni ko nake da babban riga saboda ina da babban riga in zan je taɗi ko kuma zan je neman aure domin in na sa babban riga zan yi shiga ta kamala in yi shigan mutunci. Wannan shiga ta kamala da shigan mutuncin zai taimake ni domin a gan ni a matunce ba a wulakance ba.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? To ni da nake ɗan kasuwa wani unifom zan sa a gurin aiki amma dai akwai wanda suna sawa. To ni dai gaskiya saboda kasuwanci nake yi ina yin abin da ake ce ma siya ne da siyarwa. To tunda ina siya ne da siyarwa kaga ba ma sa unifom amma akwai wanda suna sawa.

Yaya kake magana da abokin ciniki? A'a, ni ina ma'amala da abokin cinikina ne cikin annashuwa da fara'a, saboda shi ne zai sa in na mai adalci ya ji daɗi na faranta mai rai, gobe ya dawo. Saboda in ba ka kyautata ma abokin cinikin ka ba, gobe ba zai dawo ba, zai canja ne ya koma zuwa wani gurin.

Kana cire takalma a gida? Gaskiya ne ni dai bana cire takalma a gida, sai dai in na shiga ɗaki shine nake cire takalmi, domin bana son ace ƙafana yai ta taka abubuwa, domin shi taka abubuwa zai kawo ma datti ko kuma ya kawo maka abun da ake ce maka ƙauje a ƙafa to. Bana buƙatan wannan shi yasa bana cirewa.

Kake shaƙatawa lokacin hutu? Eh gaskiya fa ina son hutawa, ina son shaƙatawa. Domin shaƙatawa da hutu akwai nishaɗi. Nakan tafi inda ake ce ma wa'a nan anguwan mu GRA domin akwai gurare kala kala mabambanta inda zanje in shaƙata domin in ji daɗin rayuwa na matuƙa da gaske.

Kana kare wayar ka daga ƙwayar cuta? Ina kare ta domin ban san wani abu da zai sa wayata ta samu matsala. Yar ka ka kare ta saboda kar cuta ya kamata domin ko in cuta ya kama ta kai ne za ka cire kuɗin da za ka je ka yi mata magani ko kuma ka kai a duba ta ƙwarai ma kuwa.

Ƙwarai kuwa, ni nan ni ne ko nake iya duba lambar QR, saboda lambar QR code in kana so ka duba shi kawai kana nemo abun da ake ce ma scanner ka ƙara shi za ka gaya ba ka lambobi kamar haka. Wa'yan nan nombobin da ya ba ka to su ne za ka gane ka fahimta menene abun da aka sa a wannan QR ɗin.

Yaya kake jira a layi? Yaya kake ko kuma muce kira a layi? To, yanda ni nake yi gaskiya kam nakan ɗan samu guri ne ko makafaka na wanda zai zaman cewa duk inda mutum ya zo zai same ni a gurin domin mu tattauna alkairi yanda zai amfani al'umma baki ɗaya.

Irin takalma na fi so a rayuwa. Wane kalan takalma nafi so a rayuwa? Ni dai gaskiya nafi son kalan takalmi wanda ake ce ma kwaba shu, wanda in ka sa ma ƙafanka ka rufe shi za ka ji daɗin tafiya ba tare da ƙafarka tana yin ƙura ba. Ka je guri ko ka yi tuntuɓe ƙafanka tana nan ba za ka ji wani ciwo ba. Shi ya sa nake matukar son kwaba shu.